Kana yin barci, kana yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana. Kai mun shuru. Ina yin barci da rana dan samun natsuwa. Shi dai barci da rana gaskiya yana, ina jin daɗin shi sosai. Idan na ɗan samu ɗan lokaci haka ina yin barci da rana sabida yana ɗan samun min da, da, da natsuwa. Yana ɗan saman min da natsuwa kuma gaskiya ina dai matuƙar jin daɗin shi Alhamdulillah. Kuma gaskiya yana daga cikin abubuwan da nake so sosai kuma.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Gaskiya ina son bada kyauta sosai kamin, saboda ina son bada kyautan kuɗi, kyautan kaya, kyautan abubuwa dai masu tarinyawa saboda gaskiya shi kyauta yana ƙara wa mutum musamman ma a muci addininmu na Musulunci. Idan kana bada kyauta, idan ka ba da ɗaya Allah zai ba ka goma. Kaga inda ka yi imani da wannan za ka kuma kana karuwa sosai insha Allahu. Allah ya taimake mu.

Kana son zama a kujera ko tabarma? Eh gaskiya ina son zama a kujera musamman idan zan zauna ne ba wai zan ci abinci ba. Amma tabarma matukar idan za mu ci abinci muna da yawa hakan. Zan iya zauna a tabarma muyi da'ira sai mu sa abinci a tsakiya mu ci. Kuma kaman wani dai abu dai hakan kamar irin taron suna ko taron biki haka. Idan na samu ko tabarma haka insha Allahu sai, sai, sai in zauna. Amma kujera ita yayi ta alfarma ce gaskiya.

Yaya kake neman izinin hutu? To ni ba ma'aikacin gwamnati ba wani izinin hutu zan nema idan na, ni da aiki na aikin hannu ne nakeyi. Ai wani maganar neman izinin hutu. Duk sanda na so in huta, ni kawai hutawa zan yi. Ba wa sai na nemi izinin kowa ba. Saboda gaskiya shi izinin hutu ni ban mu gane abin da mu masu aikin hannu ba wani nema izinin hutu. Dan mu kana jin ka ga ji ne za ka iya ka huta ka samu wuri kawai ka zauna.

Ina kake tofa miyon? Ina tofa miyo a wuri irin kamar cikin kwata ko cikin dazbin haka. Saboda banso in tofa shi kada in tofa shi wani ina akwai wani cuta a cikin miyun kaga yayi affect ɗin wani ko ko yayi wani ya kamu da cuta. Saboda kazan yane miyon mutum akwai su cututtuka a cikin miyon mutum wanda idan mutum ya tofa dan ya shaƙa ko kuma yaje cikin wani ko kuma kai musamman ma miyo ma shi je kawai dai ƙazanta ne idan mutum ya tofar wani zai ji ƙyama wani ƙyanƙyane wanda aka ji ya ji bai da daɗi haka dai abu wa dai marasa daɗi haka dai. Zaka tofar da shi ya kamata a cikku kana da hankici ko kana tissue paper, toilet paper ko tissue paper ne ake cewa. Kuma menene idan kana da shi haka dai ya kamata mutum ya dinga amfani da shi wurin zubar da miyo.

Na fita ƙiya ƙalmar sirri, ina ƙiya ƙalmar sirrin wassan mai da mun yi sirri da mutum haka. To, ni dai ba zan je in ce wai zan gayawa wani ba saboda bai bani izini. Dan ya bani izini shiyagar da amana, amma bai bani izini. Dan da muka yi dandagon haka, za mu binne shi a gurin ba tare da kowa ya ji ba. Wani wani har ya je taushi zai je fitar da sirrin shi, bai na fitar da sirrin shi ba. Ina kiyaye ta gaskiya sosai saboda amana ce matum ya baka. Idan an je ka, kam dan ka je ka faɗi wa wani kaman ka ci amana sirri kai kuma tsoro.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ta hanyoyi da dama gaskiya saboda mutane yawanci akwai wadanda suke buƙatar taimako, zaka ga wani na buƙatar taimako ne na abinci, wani ka taimaka mai ya tsallake wani guri, wani ka taimaka mai ya je wani guri, wani kuma ka taimaka mai da kuɗin da zai ci abinci. Wani ma taimakon da yake yi ke nema ba wani abu bane kawai taimakawa zaka yi da waɗansu abu ƙalilan da wai tare da wai kai kama wani abu ya fita daga jikinka ba ko wani basirar ka ma dai yake buƙata ma dai ka taimaka mai wani rubutu, wani karatu wani da sauran su dai gasu nan bi la'adadin ba adadi alhamdulillah.

Kana yin addu'a kullum, ƙwarai da aniya. Musamman mu addininmu na Musulunci ya koya mana cewa ko bayi zaka shiga sai ka yi addu'a, idan zaka tsugunna kai addu'a, idan zaka tashi ka yi addu'a, idan zaka kwanta ka yi addu'a, idan zaka yi bacci ka yi addu'a, idan zaka fita ka yi addu'a, idan zaka shiga ka yi addu'a, idan zaka je kasuwa ka yi addu'a. Idan ka fita ka dawo ma ka yi addu'a. Kai, mu gaba ɗaya ma wannan addinin na Musulunci gaba ɗaya duk abin da zaka yi ma sai kayi addu'a sabida Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya koya mana cewa duk idan zaka yi wani abu, ga addu'o'i nan na hisnul muslim wanda aka koyar, kaga alhamdulillahi mu addininmu, dan gatan addini ne, addini ne kuma karɓaɓɓe daga Allah kuma addini ne wanda ya sauko daga Allah Subhanahu wa Ta'ala zuwa ga Annabinsa, Annabin Rahma Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah gaskiya mun godewa Allah Subhanahu wa Ta'ala da ya bar mu a cikin Musulunci kuma muna nan cikin Musulunci, muna dawwama a cikin Musulunci kuma muna fata Allah ya kashe mu a cikin Musulunci.

Matashi nawa kake amfani da su? Ina amfani da matashi ɗaya ne wurin kwanciya. Ba matasai da yawa ba nake amfani da shi. Matashi ɗaya is oke ya ishe ni kawai ba sai na. Ɗau ko matashi da yawa bawai ina amfani da su. Nan akwai lafina bana amfani da shi ɗaya ne. Inde na canza idan yayi datti sai a ɗauko wani a saba. Da ƙara datti se awanke a ɗauko ko ina samu haka. Kai kullum kullum haka da yake ci gaba dai da rai wa.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Eh gaskiya abin da nake yi, ina siyan magani ne wanda zai kawdar mun da muran saboda cewa shi mura gaskiya yana cutar da musamman musulmai idan muna kiran sallah. Za ka ga mutum yana yi, yana tari. Ka ga abun babu daɗi. Muran ma kala kala ne. Akwai muran hanci, akwai muran maƙogwaro, akwai muran tari. To muran maƙogwaro gaskiya shi ya fi cutarwa sosai saboda yana shaƙe. Mutum murya maka, jima murya mutum baya fita. Idan ma har mutum baya fita ma kai, za ka ji abin ma ba daɗi sosai, sosai da gaske.

Kana son cin abincin titi? Eh to, idan ban samu na gida ba, haka nan zan yi haƙuri in je in saya. In abincin titin nan in saya, inci. Duk dadai wani abincin za ka gani sai a hankali, wani kuma za ka gan shi dai yana da kyau haka. Amma yawanci kasan mu talakawa mu, duk da dai ba wani kuɗi mutum yake da shi ba dai iya cire kuɗi sosai ya je ya siya abincin restaurant ba. Wurin madafan abinci mutum ba zai iya cire kudi ya je siya ba gaskiya.

Ka fi son shinkafa da tuwo? Ni shinkafa gaskiya ba wani abun da wai na ɗauke ta irin favourite food ina ba ne. Sai ta dai kawai ina da yake cin ne na wani lokaci amma tuwo Alhamdulillah mutum da muka taso ma shi muke ci saboda shi tuwo gaskiya yana mun takara amfani kuma baya da ginsa amma cikin shinkafa za ka gani yana da ginsa sosai Alhamdulillah.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? To sabon al'amari kenan. To, wajen addinin Musulunci ba wani bikin ranar haihuwa. Kana ƙara ma kusa da kabari ina kaima ina wani bikin ranar haihuwa. Mude addinin Musulunci bai kawo mana wannan ba a cikin littattafan mu na Musulunci. Ba wani bikin ranar haihuwa. Wannan ƙirƙira ce ta Yahudi da Nasara. Mu bamu yarda da wani bikin ranar haihuwa ba. Kana kusa da mutuwanka kuma kana cewa kana bikin ranar haihuwa to wannan dai bid'a ne daga cikin bid'o'i mu a cikin addinin Musulunci. Ba mu yarda da wannan ba gaskiya.

Me kake yi da safe lokacin da farka? To, ko ina addu'a ne, ina addu'a Allahumma in yi Allahumma ina yin addu'a dai a takai ce dai kawai. Idan ne addu'a, sai in yi alula, in yi sallah, sai in zo a sa ruwan zafi a yi ma yara wanka kuma amfani da shi adab. Idan muna ɗan tsaron abincin mu ɗinɗuma, idan bamu da shi sai mu siyo wasu abu a dafa kuma a siyo daffaffe aci. Shi ne kawai muke, muke, muke.

Kana raba ayyuka ga wasu. Eh ina raba ayyuka ga wasu idan na samu aiki zan raba mana wannan ci kama nan wannan kama nan wancan kama can. Shine za a da ayyuka ga aiki na tafiya yadda ya kamata. Amma idan dai ka ce kai kaɗai za ka dinga yin aiki akwai matsala. Za a samu muguwar matsala sosai idan ka ce kai kaɗai za ka dinga yin aiki. Wa aka rarraba kowa ya samu a ci. Idan ma ka samu wasu suka samu Alhamdulillah shima abin alfahari ne. Wani ma ya samu a ƙarƙashin ka taga abu na yi kyau sosai.

Wane irin icen cream kuka fi so? To sabon al'amari. Wane irin icen cream kuma nafi so? To ni dai bana shafa cream. Lantana, ciwo yanzu wancan ko kuma wancan bana son wancan. Ni bana ma' wani shafe-shafe na cream cream da no, no bana yi gaskiya. I don't do it bana yin shi.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Toh mu de addinin Musulunci ya koya mana cewa idan wani damuwa ya dame ka sai ka je ka yi alwala, ka yi sallah, sai ka roke Allah ya yaye maka wannan damuwa. Ba za ka tsaya ba ne ka ce ko za ka sha sigari ko wani ce zai sha giya, wani ce zai sha ruwa. A'a, nawa. Mu addinin mu bai koya mana abubuwa dabi'a mara kyau ba. Dabi'a mai kyau ne ya koya mana. In damuwa ta dame ka, za ka tashi, ka je ka yi alwala, sai ka je ka yi nafila raka'a biyu, sai ka roƙi Allah, ya Allah ka da, ka yaye min wannan damuwan tawa. Ya Allah ka shiga al'amurina, ya Allah ka shiga al'amurina, ya kuma ka yaye min wannan damuwan tawa toshi.

Yaushe kake farka? Ina farkawa kullum ƙarfe huɗu, ƙarfe huɗu da rabi. Bede wuce wannan time ɗin. Wai na farka alhamdulillah, idan na samu dama ina ɗan yin nafila raka'a biyu ga Allah Subhanahu wa ta'ala Wanda yayi ni yayi ka yayi komai da komai. Ya gafarata mana zunubanmu kuma ya yafe mana kurakuranmu kuma Ya hore mana ya bamu ayyuka wanda zamu ciyar da kanmu ciyar da iyalanmu ta hanyar halal.

Yaya kake magana da abokan cinikinka? A'a, ina magana da su tasiga mai kyau, da fiska, in ba su fiska, in buɗe fiska na, mai murmushi da juna, komai cinikayya da kyau kuma cinikayya da shi zai ji daɗi, ni zan ji daɗi, kowa ya ji daɗi kuma a raba cikin farin ciki da annashuwa kuma a raba cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah, zaka gan kowa yana son ju, kowa har ka gan mutum yana so ya turo ɗan uwansa idan.

Kana, kana fikicin tufafi? A, ni wannan mahausan taku ma ban gane ta ba. Balanta na ce wa na fikicin tufafi. Ehn, tufafin da na gani tufafi shine kayan da zaka ringa sawa shine tufafi. Amma fikicin nan ban gane wannan wannan hausa ttaku ba. Hausa ttakune ta ɗanyi so ta yi wani kala daban. Saboda kuwa wannan hatun Hausa kuke yi ku dinga rubutowa mutane wannan fikicin tufafi. Me ya ka? What is this? Me ya ka?

Yaya kake inganta aikin ku? To, ina inganta aikina ta abubuwan da ni zan jawo hankalin jama'a. Wani lokacin zan iya ba da bonus, zan iya ba da irin kyaututtukan abubuwan da mutum lalle cewa zai san na janyo shi a jiki kuma zai san cewa a lalle cewa aikin da muke yi gaskiya mai kyau ne. Kaman wurin yin aiki haka zamuyi aiki mai kyau wanda muma zamu jawowa kanmu abokanan ciniki. Na ga wancan yazo yace ina son irin wannan aikin wannan yace ina son irin wannan. Ka ga, ka yi ma kanka kiyamal laili kuma ka taimaki kanka saboda ka ka janyo mutane a jiki kuma ka janyo mutane zasu so abin da kake yi. Ka ga ai abu ne mai kyau.

Kana musafaha da mutane? Eh ina musafaha da mutane. Kwarai kuwa wasu malamai na musulunci ya koyar da mu cewa idan ka yi sallama ka ce "Assalamu alaikum", mutum ya ce "Wa alaikum assalam wa rahmatullah", sai ku yi musafaha saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Dukkan mutane biyu da suka haɗu suka yi majnunansu sallama kuma suka yi musafaha ba za su rabu ba sai Allah ya gafara masa zunubansu. Kaga abu ne mai kyau musafaha. Kaga musafaha yana da kyau ƙwaran gaske. Musamman kuma a addininmu na musulunci. Naga yana da kyau sosai tun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu dagayi. Duk abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu dagayi zamu yi shi daidai gwargwado wanda ya hana mu kuma muhanu. To Allah yataima kemu. Allah ya hana Allah ya bamu ikon, Bamu ikon hanuwa daga abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu. Allah ya umarce shi ya hana mu da hana mu.

Kana kunna Bluetooth kullum? To sabuwar magana. To ni inba dai zan haɗa shi da jam box fa, bana kunna Bluetooth gaskiya. Saboda ni Bluetooth ma ni bai ma cika ni abunan ba ina kunna jam box ba. Amma idan zan kunna jam box shine zan kunna Bluetooth inyi connecting, inyi connecting sawar. Sai kaga ina aiki da Bluetooth. Amma ba wai wani ne ya zo da abun na ba yace xendern shi ko ta lalace in donn tura min yawancin ma xender ma dai downloadin ake don tana jin Bluetooth eh wireless ne amma tsohon abu ne gaskiya. Ya daɗe amma yanzu ba a cika amfani da shi ba saboda daga abubuwan da suka ɗan fi shi na saurin ɗaukan abubuwa.

Yaya kake son dafa ƙwai? To ƙwai dai iri biyu ne, ana soyawa ana dafawa. Dafawa kaman yaɗan fi amfani a jikin mutum ƙarai da aniya. Amma shi soya shi ya fi daɗi amma dai dafa shi yafi amfani a jikin mutum. Idan ka dafa ƙwai za ka ɗan sauke shi sai ka sa shi a ruwan sanyi, sa shi a ruwan sanyi ya huce sai kaɓare shi. Idan kaɓare shi sai ka dinga dangwalawa da yaji kana ci. Oh daɗi, lagwada sweet I love.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Hmm, it depends, ya danganta cewa kai wane irin wuta kake sha? Ballantana, eh, shine nan jan wuta zai iya yi ƙididdige nawa kake sha. Akwai masu prepaid meter, akwai kuma masu bill. Kaga akwai masu bill da prepaid meter. Haka wa ya a yawa. Babu haɗi. Da masu bill da prepaid meter. Masu prepaid meter su abin da suka sashi za su sha, amma masu bill wani, ba wani lokacin za'a sa musu abin da su ba su sha ba. Kaga ai an cuce su, an cutar da.

Kana duba daftarin kundi? To ni me yake ni kuma ban duba daftarin kundi ne da ba wani abubuwa ke a ajiya ba. Eh, damu na ajiye wasiya saboda Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ya umarci mu da ko idan mutum ya zo mutuwa yayi wasiyya. Yana so ta wasiyya cewa ka zaka zaka zaka zaka a cikin kundinsa. Mun ba ka ba. Ni na hana duba wannan daftarin kundi.

Yaya dangantakarku da abokan aikinku? Eh muna dangantaka mai kyau gaskiya. Abokin aikin mu gaskiya yana dangantaka mai kyau kuma muna jin daɗin yanayin da muke kasancewa tare. Kuma gaskiya, aiki kuma yana yin kyau in sha Allah. Kuma gaskiya ba dai wani muzguna wa ba kuma wani ɓacin rai akan abokin aikin da muke tare da shi.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki, mu samman record book kenan. Ina ɗan recording ɗin duk abubuwan da aka kashe da kokuma aka siya, aka siyar aka kuma ba da kuɗin aiki. Duka ina recording din shi. Wannan gaskiya recording rubuta kuɗin aiki yana da kyau gaskiya saboda ka san abun da ka kashe, ka san abun da ka keciki. Ko da gidane da kace zaka siya, ka sayar. Ka ga yana da kyau ka rubuta abun da sai ka san abun da ka kashe, ka san riban da zaka ɗora.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Ina siyan kaya a yanar gizo, sai dai gaskiya ba na cika siya bane. Amma dai kaya a yanar gizo gaskiya ina gamaɗan fin alhamar. Wani lokacin ma ɗan fimin sauƙe sauƙe. Siyan kaya musamman kamar idan ka siya kaya a Jumia ko a Temu, kayan suna da ƙaimashi kuma suna da sauƙi kuma ba wani abu. Amma wani lokaci fa akwai matsalolin da ke faruwa.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa duk lokacin da na, naga dama. Idan na hutawa duk lokacin da naga dama saboda ni aikina bani da wani, wani lokacin, wani aiki kake? Bani da wani lokacin da nake wani hutawa.

Menene burin ka a aiki? Burina a aiki shine, in samu kuɗi, kuma in samu, in biya buƙatun rayuwa na. Ko wani ma ya samu daga kadan shine burina a aiki. Shine burina da yasa nake yin aiki ba kakkauta ba. Kuma aikina yakyau duk buri ne wannan ma. Aiki yakyau kuma in samu kuɗi, kuma in ci abinci, cinikin ya kyau in sha mai kyau.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Sau nawa muke yin taro a mako? Muna, kamar muna yin taro like sau uku a mako. Ko muna yi ne don a gane juna, a sai an ƴan uwantaka saboda zumunci ya ƙara karuwa.

Yaya nake sasanta rikici a aiki? Like in zan sasanta rikici a aiki in dai na kuɗi ne gaskiya ina da kuɗin ya haura inda zan sasanta zan bada domin kawai saboda gaba. Ni ma ban saya zan haɗu da mutum ba da dai sauransu. Ina sasanta da kuɗi.

Yaushe nake yin cajin waya na. Ina cajin waya na da dare idan da wuta ko babu wuta. Ina bari sai da safe idan ba su kawo sai in kai gun me caji. Sai in je gun me caji, in bashi caja.

Kwarai, rubutuna yana da kyau ko a makaranta. Domin a koyar da rubutu ma gaskiya ana samun maki. Gaskiya yana da kyau, dan ko a makaranta yana ɗaukan maki ta wurin rubutu. Gaskiya rubutu na yana da kyau. Har babana ma ya ce gaskiya yana da kyau. Rubutuna an ƙara dagewa.

Gaskiya ina amfani da like TikTok ko X play abun kallo, Facebook da WhatsApp da dai sauransu saboda a biya buƙatu a rangsa da ama da yawa ta social media. Gaskiya ina amfani da su sosai fa saboda a rangana da 'yar'uwata social media. Masha Allah.

Eeee! Ruwan 'ya'yan itace wallahi tallahi ni kowa nake son ruwan 'ya'yan itace. Wallahi tallahi ina mahaukacin sansu. Dan duk gidan mu ma kankana ne wallahi space nake so in samu ne in shuka. Ruwan itace, har baba na yasan ina son ruwan itace wallahi tallahi. Ruwan itace kai kam gidan mu ma yawanci muna so. Duka su na ƙara kuzari da lafiya.

Wane launi bango ginku suke? Toh bango ginmu gaskiya suna da launi kala-kala iri-iri. Akwai shuɗi, akwai ruwan kwai, akwai ruwan ƙasa, akwai ruwan girmi. Toh ga Abubuwa nan dai gaskiya in dai kaloli ne irin launi launi ne. Wanda bangogi suke da shi gaskiya suna. Ko wanne yana da irin abun da akwai ruwan toka, akwai abubuwa da yawa.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Kwarai kuwa ina amfani da ajiya yanar gizo musamman in cikin email dina ina ajiye lambobi da hotuna da abubuwa dai masu amfani haka. Ina ajiye su gaskiya to. Gaskiya ajiya yanar gizo yana mun amfani sosai. Gaskiya muna cin gajianshi Alhamdulillah. Gaskiya saboda ajiya yana gizo abu ne mai amfani sosain gaske ba'a ma.

Kana amfani da sauran net? Dai kuwa ina amfani da sauran net. Gaskiya sauran net yana da amfani sosai saboda yana tare sauro ko da a cikin bakakunnan mosquito coil ba. Za ka ji sauƙin sauro kuma za ka kwance cikin farin ciki da annashuwa kuma cikin jin daɗi har ka yi barci. Amma wani lokacin ma ka ga mutum hayya makara ɗauraa. Shi ne dai amfanin da muke yi na gidan sauro. Insha Allah.

Kana koyan wata, wata yare? Ina koyan wata yare, musamman na koyi Larabci, na koyi Turanci, na koyi da yarda kaɗai daban daban. Wan Isma'ili ya gaisuwa kawai na iya amma wasu na iya zan yi magana da mutum ya fahimce ni, in fahimce shi a cikin yaren. Asaman Turanci dai alhamdulillah na iya, bakin ƙoƙari na, na ɗan iya waɗanda na iya. Shi ma Larabci ɗan dai na ɗan iya waɗanda na iya gaskiya alhamdulillah. Amma kalmomi dai ina faɗan su zai kuma mutum zai fahimta abin da muke cewa in sha Allah.

Mutumatafan fasina, wanne lokaci na shekara kake fi so? Eh, lokacin da na fi so a ƙarshen shekara a cikin shekara shine lokacin azumin watan Ramadan. Saboda ajin watan Ramadan yana, ana kankare zunubai, ana ɗaurin shi ɗamin saboda gaskiya wata ce mai alfarma kuma a cikinta akwai laylatul qadr. Laylatul qadri ta fi shekara dubu amfanin da Allah ya taimakeka ka riske wannan daren in sha Allah.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu yana nan Alhamdulillah. Wurin aikinmu yana nan Alhamdulillah. Ba a cewa komai wurin aikinmu yana nan daidai. Ba wani matsala ba wani mikiila a tattaru da wurin aiki. Kuma muna aiki mu cikin farin ciki da annashuwa. Muna aiki muna samun iya abin da muke samun daidai gwargwado.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki musamman muna yin seminar. Nazo ana horar da mu ana nunnuna mana abubuwan da ya dace muyi da abun da ya dace mu ba mu yi daga abun da zai kawo mana riba. Kuma dai eh muna yi muna ƙoƙari a kan haka in sha Allah.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, yes yana sa itatutar don ayyuka saboda na zama ace alam. Yana sa shi saboda tunatar da ni wurin aiki ko kuma lokacin sallah. Eh, ina amfani da shi gaskiya ƙwarai da ganiyya. Kuma yana mun amfani sosai in sha Allah.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai, matama ace novels irin littafin da aka yi wani labarin wani abu, wani abu mai daɗi. Hakai ina son jin shi kuma ina son karanta shi alhamdulillah. Saboda eh wani abu da aka rubuta dawasu kalmomi wanda ba kai ba ka sani ba. Kaga nan mah mutun ya ƙaru kuma wani abu dai na ban mamaki ko na ban dariya. Shine dai kawai.

Ka, ka fi son tufafin auduga ko silki? Na fi son tufafin auduga akan silki saboda silki yawanci ayi masaraut-- masu sarauta ne, masu muƙami ne, masu sarauta ne shine suke yi amfani da silki. Saboda ita lalle tana tsada ba irin, irin wancan bane. Irin na talakoki bane, balan talece.